Eh, muna amfani, muna amfani da ruwan rijiya domin muyi wanki, muyi wanka, mu sha. Amma kafin musha, wani lokacin muna tafasa shi a ruwa saboda muna kashe bacterias, muna kashe kwayoyin cuta da dai sauransu. Sannan yanayin wurin da muke aiki ma mun fa amfani da shi ruwan rijiya din saboda bamu da irin famfuna da yawa ko, ko, ko, ko, ko Bohol, Bohol da yawa. Mun fi amfani da normal ruwan rijiya wanda za mu saka guga, mu ɗebo, mu zo mu zuba, mu dafa shi sannan muyi wanka, mu sha, ayi wanke wanke, a ba ma dabbobi su sha da dai sauransu. Duka muna amfani da shi asalin ruwan rijiya din. Sannan rijiya ta zama kamar ma ita ce abin da muka fi dogara da ita a yankin mu saboda ita ce babu wahalar haka wa kuma sai an samu ruwa ko da ba tare da anyi dogon wannan ba. Su kuma gwamnati har yanzu bata waiwaito kammu akan tana kallon ya kamata ace, ta mana abin da ya kamata akan yi mana Bohol ba. Amma mu for now mun gode ma Allah da ya bamu ruwan rijiyar ma muka iya sarrafawa da kanmu, mu samar ma kanmu ruwa ba tare da wani ya zo ya mana wannan ba. Amma ruwan rijiya yana da matuƙar amfani mu a gurin mu sosai da sosai. Sannan rijiya ba ƙaramin amfani take da shi gare mu ba gaskiya. Sosai fa, shi ya sa amfani da ruwan ta ma ya zame mana kamar abin da muka saba. Muna amfani da shi sosai. Dai dai yanda duk mai tunani yake tunani, wannan shi ne a takai ce ruwan rijiya.

Ya danganta de ƙarɓar kiran aiki. Ya danganta da yanayin kasuwa to shine. Sai ka kalla kamar aiki ina, ana sa, ana samun kiran aiki kamar sau takwas, sau bakwai, sau biyu, sau uku, sau huɗu a rana. Wani lokacin ma sau ɗaya nake karɓa. Dake gaskiya, ni sana'ata ita ce ɗinki, ɗinki nake yi kuma ina gyaran wuta. So ta kowane, kowacce fuskace ɗinki dake shago nake da shi, zama nake yi, nake yin aiki. Ita kuma ɗaya sana'ar tawa, gyaran wuta, kira na aiki kamar ko duka gida, gida in ko shago in ta lalace za a kira ni zan je in yi fis na abubuwan da suka, suka lalace. To, kaga kenan kira na aiki zan iya samunsa sau biyu ko sau uku ko ma, ko ma fiye da haka a rana guda kenan. Sannan shikan, shi, shikansa aikin ina ware lokutan da ya kamata da ko an kira ni ma bana zuwa saboda akwai abubuwan da nake so in cimma a rayuwa ba iya waɗannan ne abubuwan macen matawa ba. Ina samun lokacin da zan yi abubuwa online, zan yi investing na abubuwa, zan yi kazasu. Nan ma ba a bar ni a baya ba saboda na ma ina samun kira daga abokai, saboda wayar musu da kai a wasu abubuwan da basu iya wa, ni sai in wayar musu da kai. Akan hakan sai su iya. Wannan shi ne a naɗan taƙi, dan taƙaitawa ke. Ina samun kira at least yafi sau arba'in ko fiye da sau, sau, sau takwas ko sau biyar ko sau shida a rana. Sannan ni mutum ne mai sha'awar jama'a na yawan kira na a waya. Saboda ko ba komai hakan na ƙara tabbatar mun ina cikin commitment kuma ina ɗauke ma kaina kewa ta abubuwa da yawa. Zan ji, zan ji kawai I'm busy akan wasu abubuwa. Zan kasance kullum ina, ina, ina da uzurin yi. Ba zan zauna haka kawai ba. Shi ne. Amma ina mutunta aikina kuma ina mutunta abokan kasuwanci na. Don ko wannan aikin ina yin sa ne saboda it is my passion irin kamar wani abu ne da nake son sa na kasancewa ina aiki online. Wannan dalilin ne ya sa zan iya bata lokaci na yi duk abin da ya kamata na yi online dangane na ƙara samun wani aikin da zan ringa yi anan bayan physical ayyukan da nake da su a gurare da dama da nake amfani da su.

A'a bana yi amma mutane da yawa suna yi. So abun da ni bana yi ba zai zama na cewa wasu ba sa yi ba. Ni ina yawan, ina, ina son sa fararen kaya da kuma baƙaƙen kaya. Su ne kalolin da na fi ƙauna sosai da sosai. Zan sa farin kaya, zan sa baƙin kaya, zanyi Majoriti kayana ma baƙaƙe ne da fari dan nan da nan bana da wasu kayan da suka wuce baƙi da fari. Saboda su ne kayayyakin da na fi ƙauna kuma su ne kalolin da na fi ƙauna. Ko yau idan zan sayi kaya, wato tufafi ke nan to in sha Allahu za ka kalla cewa dai na sayi fari ko baƙi as usual abin da na fi saye ke nan. Kuma na de fi son fararen kayan gaskiya akan baƙin ma.

Kamar yadda na ce ni na fi son komai fari. So ɗakina ina na tsara shi yanda nake so. Ya kasance farin fenti, farin silin, fanka na baƙa da kujeru na guda bakwai a tsakiya. Daga gefe akwai wardrobe dina na zuba kaya, suma kuma duk farare ne. Sannan, sannan ina da, ina da, ko miro, abin kallon madubi kenan na kallon fuska. Sannan ina da talabijin da rediyo da dai sauransu. Duka a cikin ɗakina. Ɗakina na tsara shi daidai yanda ni nake so. Saboda well, na tsara shi da designing mai kyau. Ina son abu mai kyau ne in zan kalla amma kuma fari duka abin da nake so din in kalle shi a matsayin fari ba baki ba, ai fari ba wata kalab ba. So ɗakina, in mutum ya shigo suna yawan yabawa cewa na tsarin ɗakinka yayi kyau.

Eh, ina sanya agogo a hannuna, saboda ina son agogo sosai. Kusan duk kayan da zan saya sai na sayar masa launin kalar agogon da zan sa. Agogo yana da muhimmanci saboda kallan lokaci. Ina kallon lokaci da agogo, Sannan kuma yana da kyau a hannu. Saboda ina sayan designers waɗanda aka tsara su don su yi kyau, so saboda haka ina sayan agogo mai kyau in saka kuma a kalla a ce yayi kyau. Agogo abu ne mai kyau ma da ya kamata mutum ya ringa amfani da shi. Duk da yanzu muna da wayoyin hannu, amma agogo shine hanya mafi sauƙi saboda shi na fara koyar yanda ake ƙirgen lokaci. Kusau! Kuma bana son in yi wasa da duka abun da aka ce shi na fara sani. Shi yasa ma nake amfani da agogo. Kowanne lokaci nikam agogo abun amfani na ne sosai da sosai. Saboda haka ina amfani da agogo kuma ina jin daɗin amfani da agogo waɗanda suke kusan da ni ma suna amfani da agogo saboda haka.

Dangantakar mu da shugaban aiki tana da kyau saboda dama can mun taso tare da shi wuri gaya, unguwa ɗaya, mukai makaranta ɗaya. Duk daddaishi yana sama da ni a gadon karatu saboda dama ya girme ni, amma dai kamar aboki ne. Tun nan wancan lokacin muna zama mun tattauna masaloli, na da shi ya tattauna maslolinsa da ni kuma mun tattauna maslolin al'ummari yanda za a samu magwata tare. Saboda dama bamu da wata sassa mar dangantaka tsakanin da shi saboda daga nan zuwa muna aiki a karkashinsa. Siya lalla mana cewa akwai kyakkyawar fahimta tsakanin da shi. Muna Muna, muna da kyakkyawar fahimta. Muna, muna tattauna abubuwan da suka dace. Cigaban kamfani in matsala aka samu daga gare shi zai kira ni, zai gaya mun cewa abu kaza nayi ba daidai ba. Haka nima in na ga wani abu da zai kawo cigaban kamfani zan same shi, zan masa bayanin cewa ga abun da zai kawo cigaban kamfani in aka yi kaza, aka yi kaza, aka yi kaza zai kawo wa kamfani cigaba da karuwa. Shi kuma zai ɗauki wannan amsar in shawaran da ya kamata ya ɗauka sai ya ɗauka shi ke nan sai mu cigaba da tafiyar. Akwai kyakkyawar alaƙa dai a tsakanin da shi da shugaban kamfani.

To, zafi dai iri biyu ne mu anamu hausa. Akwai zafi na ciwo, akwai kuma zafi na yanayin gari. Ban san wanne kuke nufi a ciki ba, amma dai duk ha ka barin yi jawabi dalla dalla na guda biyu. In batu na zafi ne na gari haka gaskiya bana da juriya zafi. Saboda iya matuƙar takura mun inaji na a takure bana sakewa in yi al'amura kai rayuwa ma ƙwaƙwa ta bata min daɗi a wannan yanayi. Amma idan kuna magana a kan yanayi na zafi na jin ciwo ne, to ina da matuƙar juriya. Saboda akwai ciwon da zan ji zafinsa ba ma zan nuna a fuska ta cewa. Ina jin zafin ba balle na kusa da ni ya shiga damuwar cewa ya ganni a damuwa. Ina da matuƙar juriya a wannan fannin. Amma in dai zafi ne na yanayin gari, to ni gaskiya ban da juriya a kansa. Dan abu kaɗan zan ji na takura.

Kwastomomi na su ne abu mafiya mafi muhimmanci a kan san'a'ata saboda idan ba su ba, ba zan yi sana'ar ba. Saboda kwastomomi na ni sana'ata ba abu ce da take buƙatar sai na siya abu jari ko na abu ba. A'a kwastomomin ne za su kawo min aiki, ni na musu aiki. So saboda haka ne kwastomomi na sun fi kowa muhimmanci, sun fi komai muhimmanci a kasuwanci. Sun fi komai, sai da kwastoma da kasuwa ta tafi. In ba kwastoma kasuwa ba za ta bi.

Ina iya sallan igiya saboda na ɗera daga cikin exercises ɗin da nake yi domin motsa jikin jiki na. Ina tsallan igiya sosai da sosai saboda koya ma nayi Makarantar koyarwa na je ya koya mun yadda zan rika yin tsallan igiya. So na iya tsallan igiya sosai.

Eh, ina fita da lalo aiki akan lokaci saboda na ba ma aikina muhimmanci. Idan muka yi dakai ga lokacin da zan zo wurinka, ina zuwa wurin. Tin saura minti goma sai in je dakai ka ƙara so. In shiga wurin zan yi kuma zan jira sai dede lokacin da muka yi zan shiga, sai in shiga ciki in ci gaba da abubuwan da nake yin abun da ya kawo ni. Na ba ma lokaci muhimmanci saboda bana wasa da lokaci. Saboda in dai za ka yi wasa da lokaci zai zama na cewa ma ba ka san ma me kake yi ba. Komai yanzu a wannan rayuwar sai kana yi da lokaci. So ina ba ma aikina lokaci, komai na fita akan lokaci, ina yin komai akan lokaci.

Eto, abubuwan da nake saya daga kasuwa suna da yawa. Saboda komai ma yanzu ai daga kasuwa ake saya. Idan kana nufin da kan sana'ata ne, ina saya, kaga ina siyan yadi, ina siyan allura, ina siyan zare, haka ina siyan fetur da nake amfani da shi wurin dinki. In kuma abubuwan yau da kullum ne, kaga duk wani abinci da za ka ci, dole tanan za ka saya. So wannan shine.

Gaskiya bana son cin abinci a titi ko abincin titi. Dan lokacin da na ci abinci a titi, to takai makurar babu yadda zanyi kamar nayi tafiya doguwar tafiyar da na bar gari na ba dama na dawo gida naci. To shine namma sai dai in nemi kamar wani restaurant ko wani hotel inda zan samu abincin naci sai naci. To shi ma dai ya zama abincin titi ne tunda ba'a gida na samu na zauna naci ba. Wannan shi ne.

Ina amfani da matashin kai guda biyu, ɗaya daga ƙafafuwana, ɗaya daga sama na. Wani lokacin ma uku saboda ina runguman ɗaya saboda ni bana da aure. Ina jin daɗin in runguma fulo na da matashin kai. Ina jin daɗin hakan sosai da sosai.

Ina ba da shawara a su aiki sosai. Dan na fi wuyi kwarewa ta fannin ba da shawarwari, ina da dogon nazari kafin na yanke shawarar abin da ya kamata na yi su. Ko da wani abu ne rikici a wurin aiki, ana tambaya ta shawarwari a kan me za a yi kokuma idan an yi kaza ta ya za a ɓullo wa kaza. So wannan gaskiya ina ba da shawarwari sosai.

Ina duba kalanda amma gaskiya ba kullum ba. Saboda, duk lokacin da aka ce wata ya shiga, to sabon wata lissafi na yana kamawa daga kan wannan. To bana bata a lissafin wata, shiyasa ban damu na duba kalanda ba. Amma dai, ina da shi a kan wayana, kuma ba koda wane lokaci nake dubawa nake sanin yaushe ne yake harbawa ba. Amma dai na sani a kaina na san yau nawa ga wata, ko gobe nawa ga wata, jibi ko nawa nawa ga wata, domin lissafin yana kaina.

Koyan yare ai abune mai kyau ma. Muna duniyar da ba jinsi ɗaya ba, ba yare ɗaya ba, kowa da irin yaren da suke yi kuma muna mu'amala da mutanen da ba yaren mu ɗaya ba. To gaskiya koyan yare, dole ne saboda ina koyan Turanci, ina koyan Larabci, sannan na iya wani sashi dayake cikin Faransanci. To gaskiya ina koyan yarirrika da yawa saboda koyan yare ma, na ɗaya daga cikin abubuwan da nake so sosai a rayuwata. Saboda, shi yare wani abune da idan kana fahimtar yaren wannan zuwa wannan, abubuwa dayawa na rayuwa sukan zuwa maka da sauki, saboda duk inda ka tsinci kanka tunda dai ba iya yarenka akeyi a duniya ba, to zaka tsinci kanka a wurare da dama amma idan ka iya yarensu zaka kasance kanada wani ilimi akai kenan wanda zaka iya yin magana da kowa kuma kowa ya fahimceka to gaskiya koyan wani yaren yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so.

Ai kamar wajibi ne ga ɗan kasuwa ya ringa rubuta yanda yake yi, tsarin kashe kuɗin aikinsa. Saboda idan ba ka yi hakaba, ta ya za ka san ina kuɗin ka ya je? Sannan me aka yi da shi? Sannan nawa aka samu riba akai. So ai wajibi ne rubutawa saboda kome zan yi a kan kasuwanci na ina rubutawa, tun daga farko har i zuwa ƙarshe. Naira ɗaya aka kashe a ciki an sai da abu kaza za a rubuta an sayar nawa aka samu abu kaza za a rubuta saboda an tashi za a sayi wani kayan aiki. An san nawa aka samu a wannan kafin kuma a ce za a sayo wani nawa ka siyo. So komai lissafi yake kuma a rubuce yake wannan.

Ina da abubuwa da yawa da nake yi a lokacin da babu wutan lantarki, saboda na gaya maka farko. Ni mutum ne mai son ya zama busy, bana son in zauna a haka, bana wani abu. So ina ƙirƙirawa kaina abubuwa kamar zan yi amfani da wayana, gurin bincike a yanar gizo, samun labarai da kuma nishaɗantuwa. Wani lokacin zan shiga Netflix nayi kallo, wani lokacin zan shiga in yi game na eFootball, wani lokacin zan yi bincike a kan labaran duniya da dai abubuwan da suke faruwa a duniya gaba ɗaya. So ina da abubuwan da nake yi bayan babu wutan lantarki. Idan kuwa lokacin aiki ne don babu wutan lantarki baya hana ni yin wasu ayyuka. So ina yin ayyuka, ina yin abubuwa da yawa.

Kamar yadda na faɗa ne, ni na farko tela ne, wato tailu mai ɗinki. Su kayan aikin da nake amfani da su, ina amfani da keke, ina amfani da zare, ina amfani da dutsen guga, ina amfani da hemigam, ina amfani da heat stiff, ina amfani da thieves, ina amfani da chalk, sannan ina amfani da ruwa, ina amfani da wutan lantarki, sannan ina amfani da bairo.

Susai ban kuwa ina sanya hula. Hulinana da nake sanyawa ma suna da yawa saboda ba da kwaya daya nake amfani biyu ko uku huɗu ba. Ina amfani da huluna masu yawa saboda duk kayan da zan samu akwai kalar hular da nake son kuma ya danganta su kan su huluna masu kashin rabirin kashi kashi. Akwai da manga, akwai zanna bukkar, akwai tashi kafiyanaci, akwai taɓanika ga hadisi su duka waɗannan akwai fiyesin kaf. Duka abu duk ciki babu wacce bana amfani da ita.

Ina zubar da shara a inda gwamnati ta yarda a zubar da shara, saboda na san barin shara ko zubar da ita a inda bai kamata ba tana toshe magudanar ruwa. Inda aka zubar da ruwa, haka zai zama na cewa ta tashi ko ta kawo muku sauro saboda malaria. Su muna zubar da shara a inda gwamnati ta sa, ita ma sai ta zo ta ɗibe ta kai wani wuku ta ƙone. Wannan shi ne.

Na fi son wasan tseren doki sannan su yi wasan ƙwallon ƙafa. Amma ni na fi son wasan tseren doki saboda dama can shi ne abin da ya fi burge ni a irin waɗannan wasanni. Ina yawan yin tsayawa kallon sa kuma ina yi nima, shi wasan tseren doki ya fi burge ni.

Eh, to abu ne mai sauƙi. Gama kammala aiki akan lokaci dama komai tsarawa nake yi. Dan na fita yau zan yi abu kaza, zan yi abu kaza, zan yi abu kaza, zan yi abu kaza. To ina mutanta lokaci shiyasa idan na tashi zan fita aiki ina fara aiki tun ƙarfe takwas na safe kuma na kan tashi ƙarfe shida na yamma. So a wannan lokuta ina tsara abubuwan da zan yi. Idan ɗinki zan yi ina ƙayyade adadin kala nawa zan yi. Zan cimma kafin wannan lokacin. Wannan lokacin ina kammalawa nima har in jira sauran lokaci ya ƙaraso sai in ci gaba da sauran siyin tuhuwa.

To, ragowar abinci dai muna amfani da shi wurare da dama Akwai lokacin da in an rage abinci an rage za a ba ma almajirai su ci, waɗanda basa da shinkenan. Akwai wanda idan an rage za mu shanye shi saboda za mu sake yin amfani da shi. Akwai wanda ake ba ma dabbobi shi domin su ci, su ba ma zubarwa da rabuwar abinci. Mun sanyan da za mu yi da shi.

Na fi son farin kayan ɗaki saboda ini komai fari ko baƙi na ƙi sosai. Amma a ɗaki daina na fi son fari. Na fi son na komai fari wani lokacin ina yin combination ɗin wasu abubuwa da baƙi kamar ka ga fentin ɗakina baƙi ne, ayi fari ne, sama kafitin da ke ƙasa da kuma tiles ɗin da ke ƙasa duka baƙaƙe ne. Kujerun da ke cikin ɗakina baƙaƙe ne. Su ina combination ɗin baƙi da fari.

A'a, ba na juriye barkono mai yaji saboda cin sa yana da illa ga lafiya. Balle l gani da na ke da olsa already saboda cin sa ma yana tada mun da olsa kuma yana sawa in gigice in fita daga hayyaci na. So babu yan da za'ayi ni dakai na inci abun da zai cutar dani. Bama na cin barkono daiwa gaske, ina cin sa yanda ya kamata dede misali. Wani lokacin ma nagwammaci insamu magi inci wato spices.

To farkon fara daukan albashi na dai ranar biyan albashi ina tsintar kai na a cikin wani yanayi na farin ciki saboda zan ji na samu kuɗi sosai to bayan abin ya zama jiki kuma, sai ya zama na ce wa, su waɗannan albashin ma ba ma ya isa ta abubuwan da nake so in yi ƙa a wannan watan. To na ci bashi duka na ci ma, iya zuwa ma kawai rarrabawa zan wa waɗanda ne suke bi na bashi. So ba na jin wani abu yanzu gan nan, in na ji zan ɗauki, zan ɗauki albashi a rana.

Kujeru na suna da daɗi saboda manya ne kuma suna da laushi, suna da daɗin zama. Kuma ina iya kwanciya a kansu manya bacci saboda ba ƙananu bane. Ina jin daɗin kujeru na ma especially launin suna baƙi da yake matuƙar burge ni da ɗaukar hankali na. Wanna shine a catfish.

Toh teburi na da ke ni gaskiya ɗinki nake yi. Bawai ofis garan ba kawai dai teburi na na yanka ne wanda zan ɗora kaya a kai in yi yay-yanka kafin in zo in ɗinka. To bawai teburi ne mai wai kyau da kayatarwa ba. Kawai dai teburi ne da aka yi shi domin yin aiki ba don akawatar ba.

A'a, bana rera waka a lokacin wanka. In na shiga wanka, ina mai da hankali a kan na yi abin da ya kaini, na fito, so ba ba dalilin da zai sa, in yi wanka kuma a matsayin addini na, ma ni bai bani dama a dinga magana yayin da na shiga banɗaki ba. So bana magana ma a banɗaki balle har na samu damar yin waka a lokacin da nake yin wanka.

Na kwana a kan gado. Amma wani lokacin nafi kwana a kan kujerana, saboda wani lokacin bana sanin lokacin da bacci ke ɗaukana saboda bana samun damar na je ni na kwanta a kan ni kaɗai nake kwanciya. Su kawai ina amfani ko ina uzurina lokaci zai yi da zan je in yi bacina a kan kujera.

Na fason ayaba a duk cikin 'ya'yan itace saboda tana da daɗi ga laushi da kuma amfani ga lafiya. Bayan ga ita, ina son kankana da abarba duka suna da daɗi kuma suna da amfani ga lafiya. Shine dalilin da yasa na fison su a cikin kayan marmari. Wannan shine more especially dai ita ayaba din.

Wane irin bayani kenan nan? Bayanai na ƙashin kai na ko kuma bayanan kasuwanci? Indai bayanai ne na ƙashin kai na ba na ajiyewa saboda ba na so wani ma ya san sirri a kai na. So bayanan kasuwanci kam ina ajiyewa, ina adana su, saboda duk abin da ya shafi kasuwanci bana wasa da shi. Ina ƙoƙarin inga na killace shi a wurin da ya kamata.

Ina kokarin samar ma kaina nishaɗi ne ta kowace fuska, saboda ba yanda za a yi. Ina dan adam insa damu, in bari damuwa ta ringa damuna. Akwai abubuwa da nake nemar wa kaina da suke sani nishaɗi, ta yanda ba zan bari wani abu da yake damuna ya ɓata min rai ko kuma ya hana ni barci ko kuma ya sani mana dinga koke-koke ba.

A kullum dai ina shan bottle water kamar guda uku zuwa huɗu wanda yake dauke da One lita. Kenan ina shan lita huɗu a kowace rana. Idan kuma fiyo wota zan sha wanda ake yin sa a sachet, to ina shan guda takwas zuwa sama wanda shi yake da equivalent na daidai wannan bottle me one one lita.

Kyauta ta danganta da kuma yanayin wanda zan yi ma kyauta din. Bana da favorite a ceina da wata takamaiman kyauta da nake so ko ince na fi son bayarwa. Kawai dai ina ba da abin da nake da shi ko kuma abin da ya daidai da wanda yake bukata na ba shi, so banda wani favorite a kan kyauta.

A tsawon lokacin da na ɗauka, gaskiya, ban ma taɓa neman izinin hutu a wurin aiki ba, sai dai idan ba na da lafiya. So ka ga uzirin rashin lafiya daban da kuma wani uziri ne yataso ma, da za ka nemi izinin huta To kawai dai nasan ranar Asabar da Lahadi weekend ba ma aiki To, na kanyi squeezing din duk wani abu da zan yi wanda ba na aiki ba Mu bashi a wa, na mana ranakun Asabar da Lahadi ba na bukatar neman uzuri ne zuwa hutu.

Eh waya na na daidaita haske a kan ta saboda tana automatic brightness. Idan yana duhu ta kan ya rage haske haka idan na fita rana tana ƙara ma kantahaske. Kawai dai tana ba da haske daidai da yadda ake buƙata a lokacin da kuma wurin da kake. Wato duk da ke nan tana nuna, tana duba yanayi kafin ta baka haske.

Abokan ciniki suna zuwa shago su same ni, wani kuma zai kira ni a waya. Sai wanda ya kira ni a waya, zan ɗauki ƙafa da ƙafa in je har inda yake idan da buƙatar haka, in je in same shi, in masa uzirin da zan masa sannan in sake dawowa shago. So amma mafi yawancin lokaci na fi yin aiki a shago saboda cikin kamfani saboda aikin nawa na cikin kamfani ne.

Ya danganta da yanayin da ake ciki. Ina yin wanka sau biyu a yanayi na zafi na sanyi. Wato zan yi wanka da safe kafin na fita wurin aiki sannan idan an na tashi daga wurin aiki kafin na kwanta ne bacci. So nan ma nakan sake yin wanka bayan na ci abinci. Na huta sai inyi wanka sai kuma in kwanta. So ina yin wanka sau biyu kenan a ra yanayi na zafi na sanyi. A yanayin da zafi kuwa ina wurin aiki, na kan yi ɗawa ma na yin wanka da safe kuma ina dai yin wanka a yanayi na zafi kamar sau huɗu zuwa sau biyar.

So ba dai ni ne mai huƙ tsaftace gida ba, so amma dai masu tsaftace gida suna tsaftace shi sau uku ko sau huɗu a rana kuma ba ma wai iya adadi ake yin kama. Ko daga an gani ya ɓaci, za a yi yunƙurin aga cewa lallai ilalla an gyara shi, an tsaftace shi saboda ba daɗi zama a wurin da babu tsafta kuma ni ma ba na zama wurin da ba tsafta.

Idanu ai launinsa fari da baƙi ne, ba shi da launin daya wuce fari da baƙi, he fari da baƙi ne. Kuma idanun dan Adam suna iya kallon kaloli fiye da muliyoyi. Musu idanuna suna kallo yadda ya kamata kuma launinsu fari da baƙi ne.

Idan da zafi ne, ina son kuwa zama kusa da taga. Idan kuma ba da zafi ba ne, bana son zama kusa da taga. Abunda yasa nake son zama da zafi kusa da taga saboda ina buɗe window don domin na sha iska. So idan ka zauna a wurin iska idan ta shigo, za ta fara sabonka kafin ta shigo cikin ɗaki. Amma idan da sanyi ne saboda zafi, naka yana son zama godan ta.

Na fi son hawa matattakala saboda na fi jin motsa jinin jikina sannan kuma ita lifta ɗin na hau ina jin haji jiya saboda tashin da take da ni kuma ina gudun samun matsala ta lantarki amma ƙaliban fito akan lokaci wasu na fasan hawa matattakala gaskiya ina hawa matattakala fiyeda lifta.

Eh, ina iya bada barkwanci saboda majority abokan da muke tare da su suna cewa ina da abin dariya, ina da sa mutum dariya. Eh, ina badawa kamar yanzu muna zaune daka zan iya fara maka waƙa. Alkhairina na sa minki kyautar Allah ba zana raina ba.

To gwada maka yan da ake sa hannun nawa nake, ina yin signature ɗin a kan sa hannu su. To ka ga in dai ba nuna maka yanda za'a sa hannu nake ba, to ba za ka fahimta ba. To gwada maka yan da ake sa hannun nawa nake, ina yin signature ɗinne a kan sa hannun su.

Eh tabbas ina son ɗaukar hotuna. A rana ina ɗaukar hotuna da ya kai guda ashirin zuwa fiye da haka. Kullum ina ɗaukar hoto. Kullum ta allahi zan ɗauki hoto at least kamar guda goma zuwa ashirin kuma fiye da haka. So masoyi'n hoto nane da kuma yin bidiyo saboda yana yawan ma, amalla da ƙafafen yaɗa zumunta. Kuma ina yinm amfani da hotuna na wurin isar da wasu sakona.

Na fi son launin fari, sannan kuma ina son launin baƙi. Wannan launukansu ne na fi so kuma duka kayana suna farawa ne baƙi sai kuma fari. Hatta a makarantar mu ta gaba da sakandare, sauran abokaina kowa ya san favourite Karolina shine baƙi da fari.

Ya danganta. Ranakun weekend lokacin da nake farkawa da banbanci da ranakun aiki. A ranakun weekend ina farkawa da misalin karfe tara na safe sannan nayi breakfast sannan na tafi ozirirruka na. Amma ranakun da ba na aiki ba ina tashi tun karfe shida na safe saboda zan yi wanka, in sharya da wuri zuwa wurin aiki.

Eh, ina yin ajiya a yanar gizo saboda duka hotuna na, bidiyos, document document da suka kamata ina ajiye, ina ajiye su a yanar gizo ne saboda gudun ɓacewa ko kuma lalacewa. So nakan in zaɓi Google Drive in ga ajiye duk wani abu mafi muhimmanci da nake son adanawa.